Eh haka ne. Kwarai kuwa ina tuƙin mota. Ina taɓa tuƙin mota sosai kuwa. Amma ita mota tana da kala kala. Akwai babba, akwai babbar mota, akwai mota buɗaɗɗiya wacce take ɗaukan kaya, akwai kuma mota ƙarama rifaffiya. Sannan akwai mota ƙarama buɗaɗɗiya. Amma ni ina tuƙa mota ƙarama ne wato wacce ake zuwa gun aiki ake kuma zuwa wurare.

Kwarai kuwa. Akwai launi kala kala amma ni nafi son launin fari. Wato kala fari, abin da yake abu fari, kamar furanni ne, fenti ne, kaya. Nafi son fari, launi fari, eh ko mota ma fari ko mai dai ya zama fari. Ni launi na fari ya fi burge ni. Na fi son abu mai launi na fari. Launin fari shine na zaba ƙwarai kuwa.

Wato ainihin juriya da kuma haƙuri a wajen aiki shine rayuwa. Zaka yi haƙuri da dangane da aiki. Ko da Allah ya baka aiki wanda ya shafi wahala sai ka yi juriya, ka yi haƙuri a kansa. Sannan za ka cimma buri, ka cimma nasara a rayuwa. Matukar kana yin haƙuri da aikin da yake shine sana'arka. Juriya da kuma haƙuri a wajen aiki shine nasara.

Eh, yan kan farce sai ranar Juma'a. So ɗaya nake yanke farce na a sati. Ranar Juma'a kaɗai ita ce ranar da nake yanke farce sannan kuma sai wata Juma'a. Wato kenan so ɗaya a sati. Idan na yanke farce ranar Juma'a, to ba zan sake yankewa ba sai wata Juma'a ta zagayo.

Maganganu masu kyau tsakaninka da mai ciniki shine abin da ya fi dacewa ka yi. Ka yiwa maganganu masu kyau tsakaninka da wanda ya zo wurinka ciniki, sannan kuma ka gode masa bayan kun gama ciniki. Wannan shi ne zai sa nan gaba ya dawo shagonka. Idan kana tausasa muryarka da harshenka tsakaninka da masu siyan kayanka, to hakika wannan zai sa nan gaba su dawo su ƙara siya.

Ina iya tafiya guri mai nisa a ƙafa. Ina takawa sosai. Ina tafiya guri mai tazara, guri mai tazara sosai a ƙafa ni ke tafiya. Ina taka mil ɗaya zuwa mil biyu a ƙafa. Ina jin daɗin tafiya. Lallai ina tafiya mil ɗaya zuwa mil biyu ko mil ɗaya da rabi a ƙafa.

Lallai hakika ina tunawa da yaro wata halayya tasa guda daya mai ban mamaki a matsayin shi na yaro. Da farko yaro ba ruwansa da babu. Ko kace babu ma be santa ba. Abin da yaro ya sani kawai shine, abin da yaro ya sani kawai shine ka ɗauka ka ba shi. Ba ruwan yaro da babu, babu taka ce ba tasa ba. Yaro ba a ce mai babu. Wannan hali na yaro yana ban mamaki.

Dangantaka ta da shugaban ma'aikatar mu wajen aikina, dangantaka ce mai kyau. Saboda shi yana ɗaukan girmansa na shugaba yana kuma bada duk wani hakki na wanda yake ƙasansa. Mu kuma muna bashi girma saboda adalci da yake mana. Dangantaka ce mai kyau tsakanin mu da shugaban aikin mu. Aiki ne ya haɗa mu da shi, shi yayi haƙuri da mu mu kuma muyi haƙuri da shi.

Jadawali, jadawali ko nace jerin aikinmu. Kwana biyar ne kacal a sati. A sati ɗaya, ranakun aikinmu kwana biyar ne. Kuma kowacce kwana a cikin kwana biyar dinnan, awa huɗu ake samu shine lokacin aiki. Lokacin aiki da ake ci a cikin wannan rana, ita ce ta fara daga ƙarfe tara, tara, goma, sha ɗaya, sha biyu mun tashi. Sannan kuma sai gobe.

A kayan ciye-ciye abunda na fi so ya haɗa da kayan marmari, dangin lemo da gurji da dankali da karas sannan da su mangwaro da kayan ganye. Wa'yannan su ne abubuwan da na fi so a dangin kayan itace ke nan. Amma fannin abinci kam shinkafa kawai ita ce abunda na damu da shi.

Kwarai kuwa ina dubawa. Ina duba daftarin kuɗi abin da ya shafi takadda wacce aka zana. Wa ne yana bina kaza, ni ma ina bin wa ne kaza. Mun saida kaya kaza, mun sayi kaya kaza da kuma tattara kuɗi da lissafi. Tabbas muna yin wannan. Ai dole saida daftarin kuɗi al'amari ko sana'a take bi. Idan sana'a ba ta da marubuta al'amuran da take gudana kanta to ta samu matsala wannan sana'ar.